Kana amfani da matashin wuya lokacin barci ko tafiya? Matashin wuya yana da muhimmanci wajen ba da tallafi ga wuya da kai, musamman domin guje wa ciwo da gajiya. Mutane da yawa suna fara amfani da shi ne bayan sun lura da bambanci a jin dadin barci. Yaushe ka fi amfani da matashin wuya? Wasu suna amfani da shi ne da dare yayin barci, wasu kuma a lokacin tafiya mai nisa, musamman a mota ko jirgi. A irin waɗannan lokuta, matashin wuya yana taimakawa wajen kiyaye matsayin wuya da rage raɗaɗi. Wane irin matashin wuya kake so? Akwai masu laushi, masu tauri kaɗan, da kuma waɗanda aka ƙara aka ƙera musamman domin lafiyar wuya. Zabin matashi, matashi yana danganta da yadda mutum yake jin daɗi da kuma shawarar likita idan akwai matsalar wuya. Kana ganin yana da amfani? Eh, mutane da yawa suna ganin cewa amfani da matashin wuya yana inganta barci, yana rage tashin ciwon wuya da kai da safe kuma yana sa mutum ya tashi cikin natsuwa. A karshe, amfani da matashin wuya al'ada ce mai kyau ga lafiyar jiki. Idan aka zabi wanda ya dace, yana taimakawa wajen samun barci mai daɗi da kuma kare wuya daga gajiya a rayuwar yau da kullum.

Kana iya tsalle igiya? Tsalle igiya wasa ne kuma motsa jiki mai sauƙi da mutane da yawa suka saba da shi tun suna yara. Ana iya yin sa a gida, a makaranta ko a filin wasa kuma baya buƙatar kayan aiki masu yawa. Fa ce igiyar kawai. A ina ka koya tsalle igiya? Wasu sun koya ne tun suna ƙanana tare da abokai suna yin wasa a unguwa ko makaranta, wasu kuma sun koya daga motsa jiki. Domin tsalle igiya na daga cikin atisayin da ke ƙara ƙarfi da sauran motsi. Me amfanin tsalle igiya? Tsalle igiya yana taimakawa wajen ƙarfafa jiki, musamman kafuffuka da zuciya. Haka kuma yana taimakawa rage ƙiba, ƙara numfashi da inganta lafiyar gaba daya. Duk da sauƙinsa, motsa jiki ne mai matuƙar amfani. Kana yin tsalle igiya akai akai? Wasu mutane suna yin sa a matsayin motsa jiki na yau da kullum.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake jin damuwa, ina kokarin fara da fahimtar abin da ke haddasa wannan yanayi. Wani lokaci damuwa tana zuwa ne daga aiki, al'amuran rayuwa, ko gwajiya ta jiki da tunani. Fahimtar tushen damuwar na taimaka min wajen samun matakin da ya dace in ɗauka. Sau da yawa ina ɗaukar lokaci na hutu kadan domin kwantar da hankalina. Ina iya yin nufashi a hankali, in fita yawo na ɗan lokaci ko in zauna a wuri mai shiru domin sake tattara tunani. Wannan yana taimaka min rage nauyin da nake ji a zuciya. Haka kuma ina samun sauƙi idan na tattauna da mutum na kusa dani, aboki ko ɗan uwa domin raba abin da ke damuna. Yin magana kan matsala yana sa zuciya ta sami sauƙi kuma wani lokaci ana samun shawara mai amfani. A wasu lokuta kuma ina karkata zuwa abin da nake so kamar sauraron waƙa, karanta littafi ko yin dan motsa jiki. Waɗannan abubuwa na taimaka min wajen karkata da hankali daga damuwa zuwa abin da ke kawo nishaɗi da kwanciyar rai. A ƙarshe, kula da kaina ta hanyar hutawa, cin abinci mai kyau da tsara lokaci na taimaka min rage damuwa da kuma fuskantar rayuwa cikin natsuwa da ƙarfin zuciya.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci kuma ina ganin dafa abinci wata muhimmiyar kwarewa ce a rayuwa. Dafawa ba wai kawai don cika ciki bace har illa yau hanya ce ta kula da lafiya da kuma rage kashe kudi. A lokacin da na dafa abinci da kaina, ina samun irin kayan da na saka da yadda aka shirya shi. Ina iya dafa abinci masu sauƙi na yau da kullum kamar shinkafa, tuwo miya da soyayyen ƙwai. A wasu lokuta, idan ina da lokaci, ina ƙoƙarin gwada sabbin girki girke girke domin ƙara ƙwarewa da jin dadin dafawa. Wannan yana sa abin ya zama abin nishadi ba kawai aiki ba. Haka kuma ina jin daɗi idan na dafa wa iyali ko abokai abinci. Gani suna jin daɗin abin da na dafa yana ƙara min ƙwarin gwiwa da sha'awa. Dafawa tana koya min haƙuri, tsari da tsafta wadanda duka suna da amfani a rayuwar yau da kullum. A takai ce, iya dafa abinci ba kawai ƙwarewa bace illa wata hanya ce ta nuna kula da kai da kuma wadanda ke kewaye da kai.

Yaushe kake tashi daga barci kafin ka fara aiki? A yawancin ranaku, ina fara aiki da safe domin wannan lokacin yana bani natsuwa da kuzari. Da safe hankalina yafi kwanciya, babu hayaniya sosai kuma ina iya mai da hankali kan muhimman ayyuka. Wannan yana sa in kammala abubuwa da wuri kuma in rage matsin lamba na rana. Kafin in fara aiki, ina kokarin shirya kaina ta hanyar tsara abubuwan da zan yi a rana. Wannan shiri yana taimaka min in san inda zan fara da abin da ya fi muhimmanci. Idan na fara aiki da wuri, ina jin cewa ranar tana tafiya cikin tsari. A wasu lokuta, idan na fara aiki a makare, ina lura cewa abubuwa na turuwa kuma hakan na iya kawo gajiya. Saboda haka, fara aiki da wuri ya zama wata hanya ta inganta aikin da kuma daidaita rayuwar yau da kullum.

Menene kake son cimmawa a aikinka nan gaba? Burina a aiki shine in inganta kaina ta fuskar ilimi da ƙwarewa, tare da bayar da gudumawa mai ma'ana ga kungiyar da nake aiki da ita. Ina son in zama mutum da ake iya dogara da shi, wanda aikinsa ke da inganci kuma yana kawo sauyi mai kyau. Haka kuma ina da burin ci gaba a matsayi da nauyin da nake ɗauka. Ina son samun damar ɗaukar manyan alhaki, jagoranta wasu, da kuma taimakawa wajen yanke shawara masu muhimmanci. Wannan yana bani dama koyon sabbin abubuwa da fadada tunani. A ƙarshe, burina a aiki ba ya taya ga nasara ta kaina kaɗai ba. Ina son aikina ya bani kwanciyar hankali, gamsuwa da daidaito tsakanin aiki da rayuwa, tare da barin kyawawan tasiri ga mutanen da nake hulɗa da su da kuma al'umma baki daya.

Yaya kake inganta aikinku? Ina aganta aikina ta hanyar yin bitar aiki akai akai domin gano karfi da rauni. Bayan kamuna aiki, ina ɗaukar lokaci in duba ko na bi ka'idodi, ko sakamakon ya dace da abin da ake bukata. Wannan yana taimaka min fahimtar inda zan gyara a gaba. Haka kuma, ina kokarin karbar shawara da ra'ayi daga abokan aiki ko shugabani. Ra'ayoyin wasu na taimaka min ganin abubuwan da ban lura da su ba. Ina ɗaukar irin wannan shawara a matsayin damar ta koyo ba zargi ba. Bugu da kari, ina ƙara ilimi da ƙwarewa ta hanyar koyon sabbin hanyoyi, halartar taro ko karanta bayanai masu amfani da suka shafi aikina. Wannan yana taimaka min in kasance a sahun gaba kuma in inganta ingancin aikina akai akai. A karshe, tsari, jajircewa da niyyar gyara kai sune ginshikan yadda nake inganta aikina da kuma ci ma sakamakon mafi kyau.

Yaya kake mu'amala da mutanen da kake jagoranta a kullum? Ina jagorantar mutane ta hanyar nuna misali mai kyau a aikace. Ina ƙoƙarin zama abin koyi ta fuskar ɗabi'a, aiki tukuru, da bin ƙa'idodi, domin mutane su koyi abu daga abinda nakeyi ba daga abinda nake fada kawai ba haka kuma ina bada muhimmanci ga sadarwa mai kyau. Ina sauraron ra'ayoyin kowa, ina ƙarfafa su su faɗi abin da suke tunani, sannan ina ba su damar ba da gudummawa wajen yanke shawara. Wannan yana kara hadin kai da amincewa a tsakanin kungiya idan matsala ta taso ina kokarin warwareta cikin adalchi da natsuwa ina duba kowane bangare, ina neman mafita da za ta amfani kowa, ba tare da nuna son kai ba. Wannan hanya tana taimakawa wajen gina mutunci da zaman lafiya a ƙungiya. A ƙarshe, jagoranci a ganina ba iko bane, illa hidima ce. Ta taimakawa mutane su bunƙasa, su koyi sabbin abubuwa, kuma su ci ma burinsu tare da ci ma na ƙungiya gaba daya.

Kana fi son shinkafa ko tuwo lokacin cin abinci? Ni misali ina ganin shinkafa da tuwo duk suna da amfani amma kowanne da yan yana da nasa fa'ida. Shinkafa tana da saukin hadawa da miya iri iri kuma tana da dandano mai laushi yayin da tuwo ke da karfi, yana cika ciki sosai kuma yana haduwa da miya ko miyar gargajiya sosai. Sau da yawa ina zabar abinci bisa yanayi da nutsuwar jiki. Idan ina son abinci mai sauri da sauki, shinkafa na fi so. Idan kuma ina son abinci mai nauyi da zai cika ciki sosai, tuwo shine zabi na. Me yasa wannan zabi yake da muhimmanci? Zabin abinci yana nuna dandano, al'ada da yanayin rayuwa. Haka kuma yana shafar yadda jiki ke ji bayan cin abinci. Ko ya daji ko ya sami kuzari. A karshe, ko shinkafa ko tuwo, muhimmanci shine a ci abinci mai kyau, daidai da bukata da kuma jin dadin dandano a kowace lokaci.

Me kake fi so ka ci yayin da kake aiki? A wurin aiki ina yawancin abubuwa masu sauƙi da sauri kamar sandwiches, fruit ko biscuit. Wannan yana taimaka min in ci abinci ba tare da ɓata lokaci mai yawa ba domin in ci gaba da mayar da hankali kan ayyuka. Haka kuma ina ƙoƙarin hadawa da abubuwa masu amfani da jiki kamar ƴaƴan itace ko yogurt domin su ƙara kuzari da lafiyar jiki. Idan abinci ya kasance mai nauyi sosai, zai iya jawo gajiya ko rage saurin aiki. Me yasa zaɓin abinci a wurin aiki yake da muhimmanci? Zabi mai kyau yana taimakawa mutum ya ci gaba da aiki cikin kuzari da natsuwa, yayin da rashin kulawa zai iya jawo matsala kamar gajiya ko rashin lafiya. A ƙarshe, abinci a wurin aiki ba kawai don cika ciki bane. Hanyar zabinsa tana shafar yadda mutum zai iya yin aiki, yadda zai mayar da, yadda zai mayar da hankali da kuma jin daɗin rana baki ɗaya.

Shin kuna amfani da ruwan rijiya a gida ko wajen aiki? A wasu gidaje, amfani da ruwan rijiya ya zama al'ada saboda yana samuwa akai-akai kuma yana da araha. Wasu kuma suna amfani da shi domin yana da dandano na musamman wanke wanda suke so, musamman idan an tace ko an bar shi ya wuce. Amma akwai abubuwan da ake kula da su. Yana da muhimmanci a tabbatar da cewa ruwan rijiya an tsaftace shi domin guje wa cututtuka kamar kwayoyin cuta ko kazanta. Wasu mutane suna suna tafasa ruwa kafin amfani, wasu kuma suna tace shi ta hanyoyi na zamani. Me kuke amfani da ruwan rijiya akai-akai? Yana iya kasancewa domin wanka, girki ko sha, zabin yadda ake amfani da shi ya danganta da tsari da buƙatun gidan. A karshe, amfani da ruwan rijiya yana da amfani sosai idan aka kula da tsafta da lafiya. Yana ba da ruwa mai yawa mai arha kuma yana taimakawa wajen gudanar da ayyukan yau da kullum cikin sauƙi.

Wacce nasara ce tafi ba ku alfahari a aikinku? Babban nasarar da na samu a aiki ita ce kammala wani muhimmin aiki cikin nasara, duk da kalubale da dama. A lokacin, aikin ya buƙaci tsari mai kyau, haɗin kai da abokan aiki, da kuma jajircewa domin shawo kan matsalolin da suka taso. Wannan ya koya min muhimmancin haƙuri da aiki tare. Haka kuma, wannan nasara ta sa aka gane ƙoƙarina da sadaukarwa a wurin aiki. Na sami yabo daga shugabanni da abokan aiki, wanda ya kara min ƙwarin gwiwa da sha'awar yin aiki tuƙuru. Jin cewa ana ganin darajan aikina ya kasance abin karfafawa sosai.

Ta wace hanya muke fi sadarwa da abokai da abokan aiki? A wurin aiki ina amfani da sadarwa mai tsari da girmamawa domin tabbatar da cewa kowa yana fahimtar abin da ake buƙata. Ina ƙoƙarin bayyana magana a sarari ba tare da rikitawa wa ba domin rage kuskure da ɓata lokaci. Idan ana buƙatar bayani dalla dalla, ina rubuto shi domin ya kasance a bayyane ga kowa. Haka kuma ina ba da mahimmanci ga sauraro. Sadarwa ba magana kaɗai ba ce. Sauraron ra'ayoyin wasu yana taimaka min fahimtar matsaloli da kuma nemo mafita tare. Wannan yana ƙarfafa haɗin kai ga girmamawa a tsakanin ƙungiya. Idan rashin fahimta ta taso, ina ƙoƙarin warware ta cikin natsuwa da hanyar tambaya da ƙarin bayani. Mai makon zargi wannan hanya tana taimakawa wajen kare kyawkyawar dangantaka da kuma cin gaba da aiki lafiya. A ƙarshe, sadarwa mai kyau a wurin aiki ita ce ginshiƙin nasara. Tana taimakawa wajen inganta aiki, rage rikici da kuma gina amincewa tsakanin kowa da kowa a wurin aiki.

Sau nawa ake shirya taro a wurin aikinku a cikin mako? A wurin aiki muna yin taro sau biyu zuwa uku a mako. Gwargwadon nauyin aiki da abubuwan da ke faruwa. Wasu tarurruka ana tara su tun farko domin duba cigaban ayyuka, yayin da wasu kuma ake kira su ne domin tattauna matsaloli da suka taso ko yanke muhimman shawarwari. Waɗannan tarurruka su da taimakawa wajen haɗa kowa a kan manufa ɗaya. A ciki muna raba bayanai, muna sauraron ra'ayoyi, sannan kuma muna fayyace abin da kowa zai yi. Idan taro ya kasance mai tsari, yana rage rudani kuma yana ƙara saurin aiki. Sai dai idan tarurruka suka yi yawa ba tare da dalili ba, suna iya ɓata lokaci. Saboda haka muna ƙoƙarin tabbatar da cewa kowane taro yana da agenda, bayaniya na sakamakon da ake nema. A ƙarshe, yawan tarurruka a mako ya dogara da irin aikin da ake yi. Amma idan an gudanar da su da kyau, taro na zama muhimmin kayan aiki wajen ingantar sadarwa da nasarar aiki.

Kana son daukar hotuna? Eh, ina son daukar hotuna domin yana bani damar adana lokuta masu muhimmanci a rayuwa. Hoto yana kama wani lokaci, hoto yana kama wani lokaci ne da ba zai sake dawowa ba kuma yana taimaka man in tuna abubuwan da suka faru, ko farin ciki ne ko wani muhimmin lamari. Ina jin daɗin daukar hotuna yanayi da abubuwan da ke kewaye da ni, musamman wurare masu kyau ko abubuwa da ke nuna rayuwar yau da kullum. Wani lokaci hoto guda ɗaya na iya faɗar, na iya faɗar labari mai tsoho fiye da kalmomi da yawa. Haka kuma da daukar hoto yana koya min lura da kama, da ƙananan abubuwa, haske, launi da tsari. Wannan yana ƙara min fahimta da jin daɗin kallon duniya ta wata sabuwar hanya. A ƙarshe, daukar hotuna ba mishedi kaɗai ba ne, agare ni hanya ce ta bayyana tunani, adana tarihi da kuma raba labarai tare da wasu ta hanyar hoto.